To, dai gaskiya gidanmu ƙasar da muke amfani da ita ba mai taɓo bane ƙasar sannan kuma ba mai rerayi ba. Da yawanci ma ta wani ɓangaren ya fi a me marmara inda ba ƙasa.

Ina hutawa ne a gurin aiki. Yanayin yadda aiki ya yi sauƙi. Nakan ɗan samu guri na huta, kafin kostoma masu siya su zo. Wannan shi ne yanayin da nake tsintar kaina a lokacin hutu.

Ina zuwa kasuwa ne da safe kamar misalin ƙarfe takwas. In na tafi ina kaiwa kaman zuwa tara. A yanayin da ake ciki na yanzu ina dawowa kuma ƙarfe tara da rabi zuwa goma.

Yadda nake sadarwa ko sanarwa a gurin aiki, na kan bi hanya ne ta tattara ma'aikata sannan a haɗa su a guri ɗaya da aika musu saƙon da cewa ga abin da ya kamata a yi.

To muna kula da gashi sosai ta hanyar wanke shi, gyara shi da sa mai. Mayuyuka masu kula da shi sabida datti musamman irinsa a motsani da wani maƙyanƙyaro da wani ciwo.

A duk lokacin da na ga alamun hadari ya taso, alamu na nuna cewa za a yi ruwan sama, na kan ƙoƙari in samu guri in fake saboda kar ruwan nan ya taɓa ni. Saboda na san taɓanin zai iya zaman mun matsala.

Ina kula sosai lokacin da nake yankan albasa, musamman sabida albasa tana da zafi tana da yaji sannan kuma yajin kan iya sa idon ka ya fara fitar da hawaye.

Eh, nakan raba wuraren da nake aiki a yanar gizo. Musamman saboda ina so mutane su san inda nake da kuma inda nake aiki saboda hakan kan sa wasu su san inda nake.

Kayan ɗakin da na fi so sune, na so inga ɗaki da kujeru masu kyau da rankotin. Musamman idan ɗakin aka mai farin fenti, na samu irin TV na Vango.

Ina yin kira na bidiyo musamman idan abokaina da suke nesa suna son su yi magana da ni wanda zata ɗauki tsawo ga inda suke, su ga inda nake. Mukanyi bidiyo.

Kullum kafin in kwanta bacci, na kan yi karatu, musamman karatu na addini. Ina yin addu'a saboda Allah ya tsare ni, Allah ya kare ni da duk wani abu wanda nake jin tsoro a wurin Ubangiji.

Gaskiya dai ina amfani da intanet ne kullum sabida ko irin wannan ayyukan da muke amfani da shi, sannan kuma da wasu bayanai masu muhimmanci wanda za'a iya tura mun a wayana ko kuma abin da ya shafi aiki.

Ina bikin ranar haihuwa ta ne. Ta faɗawa al'umma wurin ranar da zan haɗa bikin sannan in tara su wuri ɗaya, in gayyato abokai, a yi min addu'a.

Ina tafiya kasuwanci ne idan har hakan ya taso, sabida mukan zuwa mu siyo sannan mu seda. Wani lokacin kuma mukan tafi wasu garuruwan domin siyo kaya.

Eh ina musabiha da mutane, ma'ana gaisawa da abokan arziki, maza ko mata, yaro ko babba, tsoho ko tsohuwa shine abin da ake nufi musabiha.

Eh, a cikin kyaututtukan da na fi so in bayar wa wani wanda zai ji daɗinsu shine misali kamar kuɗi, sai sutura, kayan sawa, sannan sai abun hawa. Na san irin wannan kyauta.

Eh, ina iya kunna wuta, wuta ko ta wutar lantarki ko ta murhu sannan ko na aci fal-fal. Duka dai wani wuta da ake iya kunnawa ai amfani da ita da hannu ina iya kunna.

Eh gaskiya na daɗe ina koyan yanda zan yi na iya tsallen igiya har na zo na koya na iya kuma yanzu na saba inde zan yi gudu ne da tsallen igiya ko wanne ne zan iya.

Gaskiya dai rubutun da nake yana da kyau sosai. Domin tun ina makarantar firamari aji biyu zuwa uku muka iya rubutu mai kyau. Saboda indai rubutu ne mai kyau, duk wanda zai gani ya san mun iya rubutu.

Mu ai, inde ciniki ne a kasuwa shine aikinmu sabida inde abin da ya shafi ciniki ne babu wanda ba za mu iya ba. Abin da ya shafi mota, mashin ko jirgi indai har za a bamu farashin shi to za mu saida.

Ina kulle ƙofa, amma idan lokacin sanyi ne, idan kuma yanayi ne na zafi gari, ina so in sha iska, to nakan bar ƙofan ɗakina a buɗe saboda in sami iskan da zan sha.

Gaskiya ranan da ake biyana albashi rana ce da nake jin farin ciki sosai, sabida abubuwan da zan yi da kuɗin, da wanda zan taimaka, da wanda zan yi amfani da su ta kowani hanya ina jin farin ciki.

Gaskiya dai aboki abu ne mai matuƙar mahimmanci a rayuwa sabida yana tare da kai ko da yaushe. Kuma wani lokacin kuma ya sa ya faɗan uwanka wanda kake jini ɗaya da shi amfani.

Eh, ina amfani da matashin wuya. Yanzu haka ma inda nake a gida a kwance ina sanye da shi saboda yana da daɗi gurin amfani kwanciya wa bacci musamman idan ka kwanta bacci za ka ji daɗin amfani da shi.

Gaskiya yanayin ɗakin da na fi so ina so na ga ɗaki yana da faɗi, sannan kuma akwai fanka ko kuma AC. In ba su akwai fankan hannu wato mafifici. Duk wannan ina so da ɗaki ya kasance da wannan yanayin.

A yanzu adadin yawan kuɗin wutar lantarki da muke biya yakan kai dubu biyar a wata. Idan kuma mita kake amfani da shi, ya danganta da yanayin yanda kake so kayi amfani da ita.

Idan har na ajiye ragowar abincin da na ci, nakan samu wani mabuƙaci in ɗauka in ba shi wanda bai da shi. Idan har ban same su ba zan iya ajiye wa in shanya sabida aba dabbobi.

Yadda nake haduwa da abokan ciniki idan na fito wurin sana'ata, na samu guri na zauna, wasu kuma sukan kira ni a waya domin mu tattauna abin da ya shafi kasuwanci da wanda za su siya.

Eh ina sanya bel amma ba kullum ba sabida akwai kayan da nake sawa wayanda basa buƙatar a sa musu bel. Kayan da suke amfani da bel to idan han nasa su shine nake ɗauko ta insa.

Gaskiya kayan ciye-ciyen da na fi so wanda nake amfani dasu suna da ɗan yawa. Akwai ɓangaren abin sha, akwai ɓangaren abin tsotsa, akwai ɓangaren abin taunawa, na zamani, na gargajiya da sauran su.

Ina tafiya da sauri wani lokacin. Idan har ina da wani abu wanda nake so in yi cikin gaggawa to ina tafiya da sauri. Idan kuma ba ni da abin da nake so in yi da sauri, nakan tafi a hankali cikin natsuwa.

Gaskiya dai. Ina kokarin gina dangantaka ta da kasuwanci ta hanyar mu'amalantar mutane da kyakkyawan alaƙa. Musamman idan kazo inda za ka siya kaya, zan amshe ka hannu bibbiyu inba ka in ba ka kula ba.